Kana iya hawan keke? Tabbas ina iya hawan keke domin ina hawan keke wasu lokutan domin na jijjiga jini, wasu lokutan kuma nakan fita da ita domin na je aiki mafi kusa, siyo abubuwan kayan masarufi. Sannan nakan hau keke domin nishaɗin kaina. Nakan hau keke a wasu lokutan domin na je jijjiga jini na kusa kusa da gida wanda ba wani nisa zan yi sosai ba. Gaskiya keke, keke yana ɗaya daga cikin ababen da yake sa ni nishaɗi idan na hau. Nakan ji daɗi idan na hau keke domin nakan ji idan ƙafafuna sun riƙe suna min ciwo. To idan na hau keke, keke na sa na sami sauƙi da ciwon wannan ƙafafun da nake ji. Sannan keke tun ƙuruciya muna hawan shi, eh muna hawan shi domin mu yi wasannin mu lokacin muna yara. Girma ya zo muna hawa muna abubuwan mu, muna abubuwa masu kyau da ita. A ma sha Allahu, keke abin da ya kamata mu, mu dinga gudanar da exercise ne da ita. Eh mun hau keke mu kan yi al'amurori.

Sau nawa kake kallon madubi? Ina kallon madubi sau ɗaya a rana. Misali idan nayi wanka da safe kafin na fita aiki, nakan kalla madubi, na kalla fuska na, na ga me ya kamata. Na shafa mai ban shafa ba da sauran abubuwan da ya kamata na gani.

Kana yin bacci da rana? Tabbas ina yin bacci da rana, amma sai ya kama. Domin na kan yi bacci ne a rana da rana idan ba ni da lafiya. Idan ba ni da lafiya ko kuma na yi aiki da ya sa ni na gaji sosai, so na kan samu na da na kwanta na kan yi bacci.

Menene yake sa ka dariya? Idan na samu nishaɗi daga wani ko kuma ina zaune wani yayi abun ban dariya nakan ji dariya ya kama ni na yi dariya har na ƙyaƙyata. Nakan ji dariya a lokacin da nake tare da mutanen da nake so.

Kana iya duba lambar QR? Tabbas ina iya duba lambar QR ta hanyar amfani da babban waya, ta amfani da kyamararta domin duba abin da nake so in duba rubutu ne ko kuma farashin abu duk.

Wani malami kake, wani malami kake fi so? Na fi son malamin da zai koyar da ni. Yana nishaɗi, yana farin ciki, yana dariya. Kuma sannan yana nuna min cewa yana so in iya abin da yake so, abin da yake koya mun. Malamin da na fi so ke nan.

Yaya kuke aiki tare da kungiyar? Ina aiki tare da kungiya ta hanyar gudanarwa, gabatarwa domin cinma wani muhimmiyar matsaya, misali aikin al'umma ko kuma na jama'a da suke wani gefe.

Ina iya gabatar, kana iya gabatar da rahoto? Eh tabbas ina iya gabatar da rahoto. Misali kamar abinda ya faru yanzu a unguwar da nake a Kaduna. Akwai wani wanda shi ɗan social media ne, Comrade Danhabu wanda aka kama shi ba bisa ƙa'ida ba. To wannan.

Wane app kake amfani da shi don sakonni? Ina amfani da SMS domin tura sakonni, kuma ina amfani da WhatsApp domin tura sakonni. Sannan ina amfani da email domin tura sakonni. Ya danganci wane sako ne zan tura, sannan kuma ta yaya zan tura shi.

Kana jure wa barkono me yaji? Gaskiya bana jurewa saboda ina da lallurar ulcer. Don idan naci abu me yaji, bakina raɗaɗi yake yi kuma nakan ji kamun bana cikin hayyacina. Sanadiyan cin barkonon da na yi.

Wane irin ƙasa gidanku yake da shi? Gidanmu na da kalan ƙasa brown, light brown. A yanayin rukunin mu ma duk kalan yanayin gidajen mu ke nan. Gidan gidan gida gidajen da ke rukunin mu duk suna amfani da kalan ƙasa mai kalan ƙasa brown.

Wa yake ƙarfafa maka baya? Gaskiya ina samun masu ƙarfafa mun baya da yawa. Ina samu daga wajen matana, mamana da kuma ƴanuwana da muke rayuwa waje ɗaya da kuma ƴan uwa da abokan arziki suna ƙarfafa min sosai.

Wane abinci yake sa ka ji daɗi? Abincin da yake sa ni ji daɗi shine doya ko tayaye aka sarrafa doya ina son shi. Nakan ci shi cikin farin ciki kuma yana daga cikin abincin da na fi so. Yakan sa ni ji daɗi sosai.

Ya kake shaƙatawa lokacin hutu? Ina shaƙatawa lokacin hutu yayinda na kwanta, na yi bacci, na tashi lokacin da na ke so, sannan kuma na yi tafiye-tafiye, na yi ziyara gidajen yan uwa da abokan arziki inda na daɗe ban ji sanadiyan ba ni da hutun.

Yaya teburinku yake a wurin aiki? Teburinmu normal tebur ne, kamar yadda desk yake, haka teburinmu yake a wurin aiki da ɗan da kwamfutanmu, na'urar sadarwa da ita muke amfani wajen tura patient zuwa ganin likita don.

Kana karatu kafin ka kwanta? Tabbas ina karatu kafin in kwanta. Nakan yi zikirori wato, eh, karatu na bacci wanda ya shafi addinina. Nakan karanta abubuwan da suka sauƙa kafin na kwanta.

Kana jin kukan zakara da safe? Tabbas ina jin kukan zakara da safe. In ba na cikin gidanmu ba to na maƙota. Za su yi wajajen ƙarfe huɗun asuba. Za su yi kuma idan gari ya so mawayewa, so muna jin kukan zakara kam.

Yaya kake, yaya kake karɓan sa kake karɓar baƙo? Ina karɓan baƙo ta hanyar nuna farin cikin zuwan sa da ba sa wajen zama da kawo masa abinci ya ci. Sa'an nan muyi hira, hiran da mu ka daɗe ba mu yi ba kuma ina farin cikin zuwan sa inda nake.

Kana sabunta shirye shiryen kwamfuta? Tabbas ina sabunta shirye shiryen kwamfuta ta hanyoyi da yawa. Domin ni ma'aikaci ne na kiwon lafiya, so akwai hanyoyin da muke sabonta shirye shiryen kwamfutan mu domin gudanarwa a wajen aikin mu.

Menene ka, menene abin da kake tunawa daga yaro? Ina tuna abubuwa da dama daga ƙuruciya. Misali, lokacin kana yaro za ka yi kuka, a lallashe ka, a ba ka abinci da abubuwa. Crawling nida yaro ke rarrafe da sauransu.

Kana iya tuƙin mota? Gaskiya ban taɓa gwada ba ban taɓa gwada tuƙin mota ba saboda haka ban iya ba. Ban san yanda abun yake ba amma idan lokaci ya yi na san zan iya amma dai yanzu haka ban taɓa gwada tuƙin mota ba.

Kana yin ciniki a kasuwa? Tabbas ina yin ciniki a kasuwa idan na kasa kayan sayarwa nakan yi ciniki sosai domin ni ina sayar da takalma ne kuma nakan sa a status ina na WhatsApp kuma ina samun masu siya.

Kana son ɗakin ka yayi haske? Tabbas ina son ɗakina yayi haske. Domin duhu ba shi da daɗi amma haske yana daga cikin ni'ima. Domin inda kake kaga haske farin ciki zai kama ka amma duhu ba shi da daɗi ko da ta kabari ne.

Meye kake yi lokacin da kake jin damuwa? Ina jin ƙunci a cikin rai na lokacin da nake jin damuwar wani abu ko ina kokarin nima hanyoyi da za su fitar da ni daga cikin wannan damuwar. Abin da nake ji ke nan lokacin da nake cikin damuwa.

Kana cin citta a abinci? Tabbas ina cin citta a abinci domin citta yana daga cikin sinadarai da suke kashe ƙarni a cikin abinci ko mukan yi amfani da shi idan za mu yi kunu, kunu na sha ko kunun zaƙi ko kunun tsamiya ko wani irin nau'in kunu.

Kana shan madara? Tabbas ina shan madara amma ba wai dun ya dame ni ba. Dan ina sha shi na kan ji jikina yanayin jikina ya canza sosai ya sa ma ni madara bai cika damu na ba amma ina sha. Ina shan shi bai fi so ɗaya ba a lokaci mai tsayi. To na kan sha madara.

Ya kake ajiye takardun aiki? Nakan ajiye takardun aiki ne a cikin durowowi ko kuma a cikin files waɗanda muke amfani da su, waɗanda suna da indication. Wannan takardan ka zane, wancan kuma na ka zane. So! Muna bambantawa, so muna ajiye su a cikin safe. Ma'adana.

Kana rubuta kashe kuɗin aiki? Tabbas ina rubuta kashe kuɗin aiki inda aka yi amfani da shi, me aka siya, me aka yi amfani da shi a kai. Duka muna rubuta saboda, saboda a tabbatar da cewa ga yanda a kai kuɗin suka fita ga kuma yanda aka yi suka dawo.

Ya ka ke kiyaye kalmar sirri? Ina kiyaye kalmar sirri ne ta hanyar ijiye shi ma ciki na, domin duk sirrin da ya fita cikin ka ya je cikin wani to ya zama ba sirri ba. Saboda haka sirri yana gadde dai cikin mutum shishi kaɗai.

A ina kake ajiye hotunan wayarka? Ina ajiye hotunan wayana ne a cikin, a cikin wayana. A cikin Google Drive nake ajiye hotunan da ke cikin wayana, ko kuma in ajiye su wasu nakan ajiye su a cikin, eh, eh, Gmail dina.

Ka fi son hawan matakala ko lift? Gaskiya na fi son hawa matakala domin da ita na saba kuma ita ne ya fi yawa a wurin da nake rayuwa. Gaskiya lifta inda nake rayuwa ba su da yawa, suna gaskiya na fi son hawa matakala.

Kana riƙe lema lokacin ruwa? Tabbas ina riƙe lema lokacin ruwa amma ya danganci yanayi. Domin lokacin ruwa mafi yawanci muna waje ɗaya ne a zaune amma in ya kama dole sai an shiga ruwan to dole kuma mu ke riƙe lema. Tabbas ina riƙe lema lokacin shiga lokacin ruwa.

Yaya kake zubar da shara? Ina zubar da shara ta hanyar zuba shi a inda ya kamata. A wajen zuba ma shara ko kuma mu ije shi a leda ta inda masu ɗaukar shara za su zo su ɗauka su tafi da shi ko kuma mu zuba shi a dustbin mu tara.

Wane lokaci ne rana yake fitowa? Rana yana fitowa ne wajajen karfe shida da rabi zuwa karfe bakwai. Ya danganci yanayi da kuma, eh, wedan da ake ciki, amma dai lokutan da rana ke fitowa, ya fi fitowa lokacin karfe bakwai.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa a duk lokacin da nake da buƙatar zuwa kasuwan. Nakan je shi sati ko Lahadi. Dake kasuwa muna da kasuwar mako to ya kasance nakan je na mako ko kuma duk lokacin da zuwa kasuwan ya kama ni.

Yaushe kake cin abincin rana? Ina cin abincin rana wajajen karfe biyu na rana ko kuma karfe ɗaya da rabi na rana. A lokacin da nake cin abincin rana shine lokutan da nake cin abincin rana. Karfe ɗaya ko karfe biyu.

Nawa sa'o'i kake kallon wayarka? Gaskiya nakan kalla wayana a kowane sa'a. A duk lokacin da na tuno da wani buƙatanta na gaggawa, nakan ɗauki wayana na duba. Yakan fi sa'a ɗaya wani lokacin ma bai kai wa sa'a ɗayan, nakan ɗauka na duba. Yayi duba da yanayin buƙatarka da wayar.

Nawa ne yawan danginku a gida? Gaskiya za mu iya kaiwa 150 dangin mu ko fin haka amma ƙididdigan adadunsu yanzu zai min wahala. Amma dai gaskiya muna da yawa dangin mu za mu kai mu 150 ko fin haka. Da yawan dangin mu ke nan.

Ya kake neman izinin hutu? Ina neman izinin hutu ne ta hanyar rubutawa sai in je in kai ma organization ɗin da nake aiki domin su gani. Idan suka gani suka sahalemin suka sa hannu, sannan sai in tafi hutuna ta haka.

Kana siyan kaya a yanar gizo? Tabbas ina siyan kaya a yanar gizo. Na taɓa siyan kaya ta yanar gizo ta application ɗin Temu sannan kuma na taɓa siya ta AliExpress. So nakan siya kaya ta yanar gizo tabbas ina siya.

Wane irin sabulu kake amfani da shi? Ina amfani da sabulu amma ya danganci me zanyi da sabulun. Wanka ne ko wanki ne? In wanka ne nakan yi amfani da sabulun Dettol, in kuma wanki ne, nakan yi amfani da sabulun Viva. Sune sabulan da nake amfani da su domin amfanin kaina.

Yaya kake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci? Nakan tsara ayyukan da suka fi muhimmanci ta yanayin amfani da lokacina da kuma yanda zan yi amfani da muhimmancin ayyukan ta yadda zan tsara su yadda ba zan sha wahala ba wajen gudanar da su. Haka na ke amfani da su.

Kujerunka suna da daɗi? Tabbas kujeruna suna da daɗin amfani, daɗin zama, daɗin mu'amala da su. Nakan zauna na kwanta a kan su har na yi bacci. Kujeruna suna da daɗin mu'amala wajen gudanar da ayyukan rayuwana ko zama a gida.

Yaushe kake yin wanka? Nakan yi wanka da safe. Bayan nayi wanka da safe, na fita aiki, naje na dawo kuma nakan ƙara yi da yamma. Ya danganci dalilin da ya sa za ka yi wanka ko kuma wani uzuri da zai sa ka yi wanka amma sau biyu a rana.

Menene kake son canzawa a gurin aiki? Nakan so na canza yanayin yanda aikin yake da yadda kuma mutane su ka ɗauki aikin. Nakan so na canza yanayin tsari na gudanarwa a gurin aikin domin tabbatar da gamsuwar masu zuwa gurinmu.

Kana son zama kusa da taga? Tabbas ina son zama kusa da taga ko don iska ventilation domin numfashin mutum ya yawaita a lokacin da yake gudanar da wani al'amari. Iska natural air yana da daɗin samuwa in ka zauna kusa da taga.

Wayarka tana daidaita haske da kanta? Eh, tabbas wayana yana daidaita haske da kanta. Idan na shiga cikin haske, yakan rage hasken wayan. Idan na shiga cikin duhu, yakan ƙara hasken wayar. To wayana yana daidaita haske da kansa automatically.

Yaya dangantakarku da shugaban aiki? Dangantakana da shugaban aiki gaskiya dangantaka ne mai kyau domin muna da kyakkyawan mu'amala, kyakkyawar fahimta tsakaninmu, domin nakan kai korafi kuma a saurare ni kuma a biya mun bukatocina na wannan korafin da na kai.

Sau nawa kuke yin taro a mako? Mukan yi taro a mako sau ɗaya domin gudanar da abubuwan da suka faru a cikin makon, domin a tattauna yanda za a ɓullo musu. In na gyara ne, a gyara, in na kuma neman cigaba ne sai a sauya abubuwa yanda suke.

Wacce rana ce mafi kyau a mako? Ranar Juma'a. Ranar Juma'a ita ce rana mafi kyau a mako, domin rana tana da ƙaramin lokaci kuma a ranan ne muke zuwa sallar Juma'a kuma rana tana da falala mai ƙarfi a cikin addininmu na Musulunci.

Kana iya amfani da kwamfuta? Tabbas ina amfani da kwamfuta domin kullum da ita nake aiki wajen gudanar da ayyukana a ofis. Nakan shigar, nakan fitar da ayyukan da nayi kuma nakan tura saƙonni duk ta kwamfuta.

Wane lokaci na shekara kafi so? Nafison lokacin damina, nafison lokacin damina domin ina jin daɗin yanayin lokacin ba ƙura sannan kuma yanayin wida yana yin daɗin da mutum baya jin zafi kuma baya jin sanyi sosai. Nafison widan.

Kana ajiye kwafin bayanan ku? Tabbas muna ajiye kwafin bayanan mu ba don kome ba saboda wani lokaci ƙwaƙwalwa takan mance abu amma idan ka ajiye rekod za ka iya tunawa a baya. Tabbas muna ajiye bayanan ayyukan mu domin for reference purpose.

Kana iya busa tsaki? Tabbas na kan yi tsaki yayin ɓacin rai ko kuma jin haushi ko kuma wani abin da tsakin ya zo da shi, so na kan yi tsaki a irin waɗannan lokuta.

Wani irin wasa kake yi a waje? Nakan yi wasanni da yawa, misalin wasannin ƙwallo ko kuma wasanni na table tennis ko kuma snooker duk suna daga cikin wasannin da nake yi a waje.

Wanne kayan aiki kuke amfani da su? Muna amfani da kayan aiki da yawa wajen gudanarwa, kamar su takaddun gudanarwa, files, sannan kwamfuta da kuma kayayyakin ayyukan gudanarwa su pirinta, scanner da dai sau ransu.